Eh, maganan raba ayyuka ina raba ayyuka da wasu sabida ni ogane a wajen aikin mu, to akwai lokutan da yawa da zan samu in raba ma mutane ayyuka, ina raba ayyuka ga wasu wannan haka yake.

Eh, ina iya buɗe rubutu da sauri, buga rubutu da sauri. Ba wani abu bane a wajena saboda na iya rubutu da kyau ko ina iya bugawa da sauri. Nan da nan zan buga rubutu da sauri, nan da nan na gama.

A bayi nake tofa miyau. Da zaran na ji miyau ya taru man sai in je in tofar da shi a bayi. Wannan dalilin gaskiya wannan a bayi nake tofar da miyau. Haka wannan abu yake. Da naga miyau ya taru mun sai in je in tofa a bayi.

Eh, muna samun horo a wajen aiki. Duk bayan wata shida muna zuwa a bamu horo a wajen aiki. Muna samun horo a wajen aiki bayan wata shida. Akan zo a bamu horo na aiki.

Wayan da nike amfani da shi wayan Samsung ne. Samsung A05 shine wayan da nike amfani da shi, kuma ina jin daɗin wayan saboda wayan yana biyan mun buƙatu. Ba irin buƙatan da wayan baya biyan mu.

Yanda nake yanke shawara a aiki shine, dun aka kawo abun da za a ba da shawara, sai in taɓa tabbatar nayi bincike da kyau. In na nayi bincike da kyau kawai sai in yanke shawara. Hakan ke yanke shawara a aiki.

Eh gaskiya ina da rubutu mai kyau. Rubutuna rubutu ne wanda kowa ke sha'awa, saboda kowa ma yakan so in mai rubutu wani lokaci. Saboda haka ina da rubutu mai kyau sosai. Rubutuna na da kyau.

Gaskiya ne dai. Na fi son zama a taburma bisa kan kujera, saboda zama a taburma za ka samu ka miji ƙafanka sosai. To na fi son zama a tabqrma, ban cika san zama a kujera ba. Na fi son zama a taburma.

Eh, gaskiya ina son ɗaukan hotuna. Ina jin daɗin ɗaukan hotuna sosai bana wasa da hoto. Ɗaukan hotuna kwata-kwata saboda kusan kullum sai na dauki hoto. In nayi wanka nayi kyau na kan dauka hoto.

Nakan wanke tufafi sau ɗaya ne a mako. So ɗaya a mako nake wanke tufafi. Haka nake wanke tufafina. Ina wanke tufafi so ɗaya ne a mako.

Eh gaskiya wani zubin na kan yi waƙa a cikin zuciya. Ina yin waƙa a cikin zuciya na balle in na zauna shiru ni kaɗai kawai sai in samu in fara waƙa a cikin zuciya ta haka nake yi. Na kan yi waƙa a cikin zuciya ta.

Abinda nake fara yi da farko lokaci inna isa ofis shine na kan tafi na je na fara shan kofi. Da zaran na je wajen kofi, na je inji na yi sha kofi sai in zo in fara aiki.

Takardun aiki ba takardu ne wanda ake wasa da su ba, kuma dalilin da ya sa nake ajiye su da kyau ke nan. Ina samun waje mai kyau, waje mai tsabta a nan nake ajiye takardun aiki wajen da kowa zai gani.

Karfe ɗaya nike cin abincin rana. Wani zubin naci karfe sha biyu amma yawanci lokacin da nike cin abincin rana karfe ɗaya ne. Karfe ɗaya shine lokacin cin abincin rana na, bana wuce karfe ɗaya.

Eh, halal hakika ina duba daftarin kuɗi saboda bana wasa da duba daftarin kuɗi kusan kullum sai na duba daftarin kuɗi. Babban abun da ma nake farayi ke nan inna tashi daga bacci sai in je in duba daftarin kuɗina.

A gado nake kwana. Ni ba mutum ne mai son kwana a ƙasa ba. So a gado nake kwana. Kusan kullum sai na kwana a gado. Kullum ina kan gado na ina kwance saboda kwana a ƙasa yana sa ciwon baya. So a ƙasa a gado nake kwana kullum.

Eh, ina jin kukan zakara da safe. Dan in na farka daga bacci, wani zubin ma kukan zakara ne ke tasana. Kusan kullum da safe sai na ji kukan zakara. Wannan lamarin haka yake. Ina jin kukan zakara da safe kullum.

Abincin, abincin da nake fi so shine shinkafa da wake mai manja. Wannan shine abincin da nake fi so. Ina jin daɗin cin abincin nan sosai. Bana wasa da cin abincin nan. Ina matuƙan son abincin nan shinkafa da wake mai manja.

Eh, kullum ina kulle ƙofa. In zan fita, idan na tashi zan tafi wajen aiki, zan kulle ƙofa. Sannan in na dawo da daddare, in na zo na gama ayyukan da zan yi, na ci abinci da sauran ayyukan da ke bana na, zan kulle ƙofa kafin in kwanta.

A'a, maganan gaskiya bana son cin abincin titi. Amma wani lokaci bayan da ka iya sabida dole abincin titin nan ne kawai za ka iya samu. Shine kawai yasa wani lokaci sai in siya abincin titi na zauna na cinye.

Sa hannu na yana da kyau, yana da sa hannu mai kyau sabida rubutu na rubutu mai kyau ne. Dalilin da ya sa ni ke da sa hannu mai kyau ke nan. Kuma na sha'awar sa hannu na sabida sa hannu ne mai kyau.

Gaskiya ni, na fi son zama a birni. Bana son zama a ƙauye. In ka ganni na naje ƙauye, to na je yin wani abun ne da man, amma bana son zama a ƙauye. Na fi son in ga na zauna a birni, na yi ayyukata.

Eh ina sanya tabarau. Bale in akwai rana, tudun ake rana sosai. Kafin in fita sai in saka baƙar tabarau na. Kuma ni duk lokacin da na saka tabarau, tabarau yana min kyau shiyasa nake yawan saka tabarau.

Yanda nake magance koke-koke shine nakan zauna na fara jin dalilin abun da ya kawo koke-koken. In na ji dalilin faruwar koke-koken sai in magance shi da kyau. Haka ne nake magance ƙoke-ƙoke.

Abun da yake sa ni dariya shine in kalla bidiyon komedi a TikTok. Bidiyon komedi shine yake sani dariya. Ina yawan son kallon bidiyon komedi kuma ina jin daɗin kallon bidiyon komedi. Wannan shi ne abun da yake sa ni dariya.

A hankali nake tafiya na. Ni ba mutum ne mai son tafiya da sauri ba, to wannan dalilin shine yasa nake yawan tafiya na a hankali. Bana sauri, a hankali nake tafiya na. Amma ba duk inda zani, ina sauri bane. Amma in bana sauri a hankali nake tafiya na.

Kujeru na suna da daɗi sosai, suna da daɗi kuma suna da laushi. Ina jin daɗin amfani da kujeru na sosai. Basa bani matsalan komai Ina jin daɗin su. Kujeru na na da daɗi sosai.

Eh ina shan madara. Kusan kullum sai na sha madara bana wasa da shan madara. Ko daraddaren nan na sha madara saboda madara yana da daɗi sosai. Madara abu ne mai daɗi. Ina shan madara sosai.

Da cokali nake ci, ba na ci da hannu. Sabida ni ba wai na ci kasanci da hannu bane. Sabida lokaci in ka ci da hannu sai ka je ka wanke hannu. Amma ita ko cokali ba sai ka wanke hannu ba, abinda yasa nake ci da cokali ke nan.

Eh, ina yin wuta da itace. Itace nake amfani da shi in zan yi wuta. Wannan shine dalilin da ya sa nake yin wuta ke nan. Muna yin wuta da itace. Wani zurin ginin girki da itace ake yi, sai mu sa wutar itace.

Karfe, karfe biyar nake farkawa kullum. Da zaran karfe biyar ta yi, za ka ga na farka. Wannan ita ce lokacin farkawa na. Karfe biyar nake farkawa kullum. Kullum karfe biyar nake farkawa.

Lambar mu mai albarka ita ce yin aiki da inganci da kuma taimakon mutane. Wannan ita ce lambar mu mai albarka. Muna taimako kuma muna biyan mutane buƙatu. Lambar mu mai albarka ke nan.

Sau ɗaya nike rubuta rahoto a mako, da zaran ƙarshen mako ya yi sai kowa ya rubuta rahoto ya kai. Sau ɗaya ne muke samun wa rubuta rahoto, wannan abin haka yake. Muka rubuta rahoto sau ɗaya ne.

A'a ni gaskiya bana son ɗakina yayi haske. Nafison inga ɗakina yaɗan yi tudu. Ban cika son inga ɗakina ya yi haske ba gaskiya. Nafison ingan shi da ɗan tudu. Haka ne nafison inga ɗakina bana son ingan shi da haske.

Eh ina amfani da sauran net saboda shi nake amfani in zan yi barci. Ni bana iya amfani da wani abu in ba shi ba saboda a ganina shine babban maganin sauro da talaka to ina amfani da sauran net.

Abin da nake yi don nishaɗi shine in ci abinci, in yi kallo. Wannan shine abin da nake yi don nishaɗi. Nakan so in gani ina cin abinci, ina kallon fina-finai. Waɗannan su ne abin da nake yi na nishaɗi.

Eh, ina rubuta kashe-kashen kuɗin aiki sabida ni ne ake ba ni ne nake lissafa komai in rubuta da abin da za a kashe kuɗin aiki nakan rubuta shi. Ni ne mai rubuta kashe kuɗin aiki.

Inda nake ajiye hotunan waya na shine cikin foto dina, a cikin foto application ɗin foto. Ana nake ajiye hotunan waya na da zaran kana buƙatar hotunan waya na sai ka shiga cikin foto ka gan su.

Shagon da nake fi zuwa shi ne shagon Provision. Shagon da ake yawancin sayar da abubuwan nishaɗi da abubuwan jin daɗi. Wannan shi ne shagon da nake fi zuwa. Nakan je shagon Provision kusan kullum. Shi ne shagon da nake fi zuwa.

Karfe bakwai, wani zubin karfe bakwai da rabi ko kuma takwas, lokacin da nake cin abincin dare nan tsakanin karfe bakwai zuwa karfe bakwai da rabi ko kuma karfe takwas, lokacin da nake cin abincin dare na.

Yanda nake koyan fasaha sabobi shine na kan yi amfani da internet. Haka nake koyan fasaha sabo. Yin amfani da internet da shi nake koyan sabon fasaha. Bana wasa da yin amfani da internet wajen koyan sabon fasaha.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta saboda ina da ilimin kwamfuta sosai. Wannan dalilin shine ya sa nake iya amfani da kwamfuta. Kuma bana wasa da amfani da kwamfuta. Kullum sai na yi amfani da kwamfuta.

Gaskiya ni, na fi son AC. Ban cika son fanka ba, saboda AC baya ƙara kuma yana da daɗi. Amma fanka yana ƙara kuma yana sa mura. To gaskiya ni na fi son AC akan fanka.

Eh, ina yin kiran bidiyo. Sabida wani lokutan da kiran bidiyo nike amfani ni da abokaina inza muyi kiran waya, sai muyi amfani da kiran bidiyo. A wannan ne muke sada zumunci kuma muna fira.

Eh ƙwarai kuwa ni mutum ne mai son karanta littattafai. Ina karanta littattafai sosai kuma ina jin daɗin karanta su. Bana wasa da karanta littattafai. Kusan duk sati sai na samu wani littafi ina karanta.

Yanda nake gaishe wa mutane shine inna gan su in masu sallama. Wanna haka nake gaishe wa mutane. Da karan na gan ka sai in ma sallama in wuce. Haka nake gaishe wa mutane.

Yanda muke sadarwa a wurin aiki shine muna da group a WhatsApp. In ana son a yi wani sadarwa ko a bayar da wani magana mai mahimmanci, sai a watsa shi a group ɗin wajen aiki. Wannan shine haka abin muke.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida, saboda ni mutum ne mai son kayan lambu da kayan ganye-ganye. Shine dalilin da ya sa nake shuka tsire-tsire a gida. Bana wasa da shuka wayannan tsire-tsiren sabida suna da matukar amfani sosai.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine in an mana kyauta na musamman. Yin kyauta na musamman yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai a aiki. Yana sa mu jajurce muyi aiki mai kyau. Kyauta yana sa ƙwarin gwiwa a aiki.

A'a, gaskiya ne ba mutum ne mai raba inda nike a yanin gizo ba. Gaskiyar lamari bana raba inda nike a yanin gizo. Nakan bashi ne a matsayin sirri bana raba inda nike a yanin gizo.

Yadda nake magance matsaloli a aiki shine na kan fuskanci matsalolin, na duba menene dalilin da ya jawo matsalar kuma wane ne hanyar da za a bi a magance matsalar, sai in magance matsalar.